Eh na iya dafa abinci sosai sosai. Na iya dafa shinkafa, na iya dafa taliya, na iya dafa tuwon dawa, na iya dafa miyan taushe, na iya dafa miyan kuɓewan ɗanye, kuɓewan busasshe, na iya dafa miyan zogale da miyan kuka da kifi.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa sosai sosai domin yana sa ni ina motsa jiki, ina gudu a fili da abokanai na muna nan muna buga ƙwallo, muje fa'a nan muje fa'a nan har muje mu sha inda ake me tare bol ya ke. Kuma ƙwallon ƙafa ya fi komai.

Eh, a kullum yaumi na kan sanya bel kullum, domin ina sa kayan wando mai gidan bel. Ina ɗaura bel in je ofis, domin a ofis dole a sa kaya mai kyau da bel a yi zunzuro, don mutum ya kalla da kyau ku ji.

Yadda nake a magana da abokan ciniki shine ina-- muna magana muna ciniki yadda za mu gane yadda ba wanda zai cutar da wani. A cikin duk ciniki da muke yi, mu samu ganewa da fahimta a junan mu yadda muke saya da sayarwa a kasuwa na yi.

Eh, ina sanya agogo a hannu dun sa agogo a hannu yana da mutunci. Ina duba lokaci da na tashi da safe, nakan duba lokaci da zan je aiki kuma nakan duba lokaci a ko wani, ko wane lokaci domin in san ko lokaci ya wuce ko bai wuce ba. Agogo na da amfani a hannu.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki domin in na rubuta nakan san abin da na kashe akan kowane aiki da nayi, domin bana so in kashe da yawa in samu lissafin su kaɗai wuce kuɗi da nake da shi a hannu. Amma in na rubuta zan daga baya, zan zo na duba abin da na kashe.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu domin in na raba ayuka ma mutane da ya ma wasu, ayyukan za a yi shi da wuri, ba zai ɓata lokaci ba, da kwanciyan hankali za a yi shi da wuri, da wuri a gama, a kwanciyan hankali a lokaci da ya kamata ba zai ɓata lokaci ba.

Ba na iya jure wa barkono mai yaji, domin barkono mai yaji yana da zafi, yana samun ciwon ciki in na ci. Yana samun konan zuciya, yana sani ƙarnafi, yakan sani inji kaman zan yi amai ciki zai juya mini in na ci barkono mai yaji.

Eh a kullu yaumin ina son ɗakina ya zama da haske a koyaushe. Domin in ɗakina da haske, ba abun mugu maciji ba zai shiga ya ɓuya ba. Ba abun da zai shiga ya ɓuya a cikin ɗakin da ba za a gani ba. Ko wane lungu, ko wane kwana yana nan da hasken shi.

Eh, nakan biya kuɗi ta waya. Domin ka biya kuɗi ta waya yafi sauƙi, yafi biyan bukata, yafi ganewa, yafi yakan kai sadarwa da sauri. Mai shi kuma da zai ka tura mashi zai gani da wuri.

Eh sosai nakan rike lema lokacin ruwa, domin an fara ruwan sama in na riƙe lema, lema zai hana ruwan ya taɓa ni. Kuma duk in zan je wajen aiki ne ko in zan je kasuwanci ne, lema yana da amfani yakan tare min ruwan sama kada ya jika min jiki.

Ba na iya cin tafarnuwa domin yana da wari sosai kuma yana da zafi kamar citta in ka ciza a bakinka. Amma kuma tafarnuwa yana da kyau, yana magunguna kala kala, cuta kala kala a jikin ɗan adam, ko cutar ciwon ciki in ka ci galic.